Za tafiya dalili kuwa hanyoyi wa yansu zuwa ta garin mu baya da kyau. Kuma in an yi ruwan damina hanyar yana kan lalacewa. Kuma hanyar ya lalacewa, masu babur da masu mota suna kan samu wahala su samu subi. Ta dalilin haka in suna tafiya, hanyan na basu wahalan wucewa domin in ruwa ya siya yana kan siya a hanya kuma mota na kan kafe a hanyar. Ta dalilin haka shi ya sa hanyar na wahalan bi kuma ruwan damina yana kan canza tafiya a garin mu.